Gaskiya mu gidan mu akwai bokatai da yawa. A gidan mu akwai bokatai da yawa, sabida kowa a gidan mu yana da bokitin shi. A gidan mu mun kai mu, mu talatin da biyar, kuma kowa da bokitin shi. Ni sunana Nura, ina da bokiti kore. Sai Hafsa tana da bokiti ruwan ƙasa. Akwai Jamila mai bokiti green. Sai Umar yana da bokiti fari. Akwai jam-- akwai Shafi'u yana da bokiti baƙi. Haka dai zaka gani kowa a gidan mu yana da bokiti. Haka kuma kowa amfanin da yake da bokitin sa daban. Ni ina amfani da bokitina gurin wanka da wanki. Amma ita Jamila takan yi amfani da bokitinta ne kawai gurin wanka. Haka zalika Wasu ma daga cikinsu bokitin nasu sababbi ne sai dai su ajiye su kawai. Ni bokitina na rubber ne. Amma ita Hafsa bokitinta na ƙarfe ne. Abin da ya sa take son bokitin ƙarfe shine, sabida bokitin ƙarfe ya fi bokitin rubber ƙarfi. To amma kuma ai shi bokitin ƙarfe yakan yi tsatsa wani lokacin. Shi ya sa ni bana amfani da bokitin ƙarfe sai dai in yi amfani da bokitin rubber. Sannan kuma bokitin ƙarfe ai kamar ƙarfe ne. Duk lokacin da ka buge wani ko aka buge ka za ka ji zafi. Amma bokitin rubber fa, ai shi ko da an buge ka ba za ka ji zafi ba. Shi ya sa na ke amfani da bokitin rubber. Ni dai bokitin rubber yafi mun gaskiya. Amma ita ta ce wai bokitin ƙarfe yafi mata. Don haka ni dai na fi son na roba. Shi ya sa gidan mu muke da bokitai da yawa sosai da sosai.

Eh ina sanya hula amma ba kowacce kalar hula ba, ba kuma a kowane lokaci ba. Lokacin da nake sa hula shine duk lokacin da na yi wanka na sa manyan kaya, ba wai ƙananan kaya ba. Manyan kaya dogaye shine lokacin da nake sa hula. Kuma shi ma din sai lokacin da zan je gurin aiki ko zan je kasuwa ko kuma zan je wani guri na baƙunta. Wannan shine lokacin da nake sanya hula. Sannan ita kanta hular ba kowacce kala nake sawa ba. Kalan hullunan da nake sawa sun haɗa da farar hula, jar hula, koriyar hula da shuɗiyar hula. Kuma a kowane lokaci idan zan sa wannan hula sai dai na ɗauki hullan da ya dace da kayana. Misali lokacin da na sa farin kaya, na sa farin takalmi sai in ɗauki farar hula in sa. Lokacin da na sa jan kaya, na sa jan takalmi sai in samu jar hula in sa. Haka dai nake shi shirya kayana in sa a jikina saboda ina so in gani daga sama har kasa komai iri ɗaya.

Yadda nake magance damuwa a aiki shine, ya danganta damuwar ta wuce ko kuma damuwar abokin aikina ce. Idan damuwa ta ce, duk lokacin da na shiga cikin damuwa, nakan tashi daga gurin aiki na koma gida, sai in samu in yi wanka da ruwan ɗumi ko ruwan sanyi, sai in je in kwanta in yi barci. Idan na yi barcina, na gaji da barcina, na tashi na natsu, sai in ɗauki tabarma, sai in bar gidanmu, sai in tafi can dawa inda yake da shuke-shuken bishiyu irin dogayen nan kamar irinsu dogon yaro haka. Sai in je in yi shimfiɗata a gurin, sai in zauna, sai in fara tunani to ni na sami matsala iri kaza, ya aka yi na samu wannan matsalar? Idan na tsaya na natsu a hankali, zan gano abin da ya sa ni cikin damuwa a gurin wannan aikin nawa. Sai in fara tunani to ta wace hanya zan bi domin in magance wannan damuwa tawa. Ta wannan hanyar nake bi domin na magance damuwa ta a gurin aiki. Idan kuma ya zama na cewa damuwa ce ta abokin aikina, nakan ce mai, "Abokina, abin da za a yi, yanzu ka je gida. Idan ka je gida, ka tabbatar da ka yi wanka sannan ka kwanta." Idan ya je gidan nan, ya yi wanka ya kwanta, sai in ce, "idan ka tashi daga barci, ka tabbata ka ci abinci ka ƙoshi, sai ka taho mana da tabarma zamu je wani guri." Shi kan shi bai san inda zamu je a wannan gurin ba. Sai dai idan ya je ya yi wankan, ya yi barci, ya farka daga barci, ya ci abinci, ya ɗauko tabarma. Idan ya zo wurina sai in riƙe mai hannu in ce mu tafi. Idan muka tafi sai in ja shi can wajen gari inda ni ma nake zuwa domin in magance damuwa ta. Sai mu je mu samu inda yake da bishiyu irin dogaye kamar irinsu dogon yaro, sai mu zauna. Sai in ce mai, "to ya aka yi ka shiga cikin damuwa?" Idan ya ba ni labarin duka abin da ya faru a gurin aiki da har ya sa shi ya shiga cikin damuwa, sai in ce mai, "to shike nan, ka yi haƙuri." Idan ya zama na cewa damuwar shi ya ƙirƙira wa kansa, dama kawai abin da zan ba shi haƙuri ne. Idan kuma wani ne ya ɓata mai rai a gurin har ya saka shi a cikin damuwa, zan ce, "Kada ka damu, zan kira wanda ya saka a cikin wannan damuwa domin muyi magana da shi." Idan ya zama na cewa wannan ne ya sa shi a cikin damuwa, to zan kira wanda ya sa shi a cikin wannan damuwa. In ce, "Me yasa kuna aiki tare da wane yana matsayin abokin ka kuma har za ka zo ka sa shi a cikin damuwa irin wannan? Wannan ai ba daidai ba ne." Idan shi ma zan tsaya in saurare shi. Mai biyu wani abu ne ya haɗa su a tsakanin su, ko faɗa ne ko rashin jituwa ne, shi ma sai in ji ta bakin shi. Idan na je ya faɗa mun abin da ya haɗa su, idan na ji abin ƙarami ne, shike nan zan ce to kar ka damu. Zan je in ba wa ni haƙuri. Amma in na ga abin ya wuce haka, damuwar za tayi yawa, sai in ce to shike nan, gobe da safe ka zo gida ka same ni. Sai in koma wurin wancan na farko, shi ma in ce mai, "Kai ma gobe da safe ka zo ka same ni." Idan safiya ta yi duka suka zo suka same ni, sai in tambaye su, "Kun ci abinci?" "Eh mun ci abinci." Sai in ce to Alhamdulillah, idan haka ku zo mu tafi. Sai in ja su in tafi da su in kai su can wurin nan da muke zuwa domin magance damuwan mu, wurin da yake da dogayen bishiyu. Sai mu je mu shimfiɗa tabarma mu zauna. Sai in ce, "to wane ka shiga cikin damuwa ne saboda wane ya yi maka abu kaza, ko?" Sai ya ce eh. Sai shi ma ɗayan in ce, "Wane? Ka ga wane ya shiga cikin damuwa saboda sana don abin da ka yi mai. Idan haka yanzu abin da za a yi, ka ba shi haƙuri." Sai ya ce to shikenan, wane duk abin da na yi ma don Allah don Annabi ka yi haƙuri ba zan sake yi ba. Sai in ce da ɗayan, "to ka ji ya ba ka haƙuri. Wannan haƙuri dai ba ka ka haƙura?" Idan ya ce ya haƙura shike nan sai in ce to Alhamdulillah za ku iya tashi mu tafi gida amma gobe kowa ya zo gurin aiki da wuri. Idan kuma ya ce shi fa bai haƙura ba har yanzu yana cikin wannan damuwa, sai in ce to yanzu ya kake so a yi da kai? Sai in ji tabakin shi. Idan ya faɗi ra'ayinsa sai in ji da ɗayan shi ma in ce to kai fa kaji wannan damuwa da yake ciki. Ya ce shi fa duk wannan abu da aka yi, damuwan nan ba ta rike shi ba. Don haka ya kake gani za a yi. Daga nan sai mu ɗauke shi sai mu tafi gurin iyayensa saboda ai iyayensa dai iyayensa ne. Sai mu je da su mu ce to ga wane yana cikin damuwa. Duk lokacin da ya shiga damuwa me kuke mai domin wannan damuwa ta sake shi? Idan suka faɗa mana abin da suke yi mai duk lokacin da yake cikin damuwa, mu ma sai mu je muyi mai irin wannan abu. Haka ne za ka ga cewar ya fita daga cikin damuwa mu ma kuma mun fita daga cikin damuwan da muke ciki. Saboda duk lokacin da ɗan'uwan ka yake cikin damuwa to ai kai ma kana cikin damuwa ne shi.

Eh ƙwarai dagaske ina cimma manufana na tallace-tallace. Idan aka ce cimma manufa, shine abin da ake nufi shin abin da kake da burin ya cika akan wani kasuwancinka ko wani burinka ya cika. Tallace-tallace kuma shine ka ringa shiga cikin mutane ta kowacce hanya ka gaya musu cewar ga abin da kai fa kake siyarwa. Wannan shine tallace-tallace. To hanyar da nake amfani da ita wurin cimma munifar tallace-tallace na shine, akwai hanyoyi da yawa. Wasu lokutan idan na saro kaya ina siyarwa kamar irin sabulu da omo, nakan shiga gida-gida na unguwar mu ince musu "ni fa na kawo muku talla ne". Don haka ta wannan hanya na tallata kaya na. Haka zalika nakan bi titi-titi ina tallace-tallace. Ina cewa "ina saida sabulu, ina saida sabulu, ina saida omo, ina saida omo”. Haka dai da sauransu. Ta haka nake bi domin yin tallace-tallacen sabulu da omo da nake saro wa. Wasu lokutan kuma nakan iya yin tallace-tallace ta hanyar yanar gizo. Misali idan ka ɗauki WhatsApp, ni ina sayar da POS. Don haka ina amfani da WhatsApp dina wurin tallace-tallacen POS dina. Ko a yanzu hakan nan, ko minti biyar ba ayi ba sai da na yi tallace-tallace akan POS dina ta cikin WhatsApp dina. Haka zalika nakan iya amfani da yanar gizo ta hanyar Facebook wurin yada tallace-tallace na. Gaskiya ni dai ina tallace-tallace sosai kuma ina cimma manufar tallace-tallace na. Saboda a duk lokacin da na yi wannan tallace-tallacen ina samun mutane wanda suke siyan kayayyaki na. Don haka ni na san darajar tallace-tallace gaskiya kuma ina cimma munifana. Haka zalika, ai shi tallace-tallace shine yake taimakawa domin abin da ka siyo dama ai kana so ka siyar ne. Duk wani abu da ka je ka saro a kasuwa ai ka kawo ne domin ka siyar. To idan ba ka tallace-tallace ta yaya wannan cimma manifar naka na sayar da wannan kaya zai yi? Ka ga ba zai yiwu ba. Shi ya sa nake dagewa wurin tallace-tallacen kaya na. Haka zalika saboda tsabagen iya tallace-tallace na har akan samu abokaina a unguwa idan suka saro kaya suzo gurina suce min "salam alaykum". Sai ince "amu alaykum salam". Sai suce "Malam Nura mun san ka iya tallace-tallace kuma tallace-tallacen ka idan kayi ana cimma manufa". Sai ance "ƙwarai dagaske". Sai suce "to shikenan ga kaya ne muka saro muna so kayi mana tallace-tallace domin cimma manufar mu na samun kuɗi sosai da sosai." Sai ince "to babu damuwa. Nawane abun da ni zaku biya ni?" A duk lokacin da wani ya kawo mun tallace-tallacen sa in dai yana so ya cimma manufa nasa, ina cazarssa kuɗi sai ya bani nera dubu uku. Sannan nake mai wannan tallace-tallace. Itama kuma dubu ukun wanda zan yi wa tallace-tallace kawai ta hanyar gizo-gizo ta hanyar yanar gizo-gizo misali WhatsApp ko Facebook. Amma duk wanda ya zamana cewa yana so in mai tallace-tallace ne kuma yana son cimma manifar sa amma ba ta hanyar yanar gizo ba sai dai in ringa zagawa in ya mai talla. To ka ga wannan ai tallace-tallacen sa akwai yawa. Kuma dan haka dole ana bukatar za a ci mun lokaci sosai. Dan haka in dai irin wannan tafaru shi kuma mutum sai ya bani dubu biyar, sannan nake mai wannan tallace-tallace zan tabi unguwa-unguwa layi-layi ina cewa "a zo a zo ga kaya sun zo. Wani aboki na ya kawo kayan sa ya ce zai siyar. Don haka a zo ga kayan akwai sauki akwai araha." Ta haka nake musu tallace-tallacen su. Ko a shekaran jiya nan akwai wani aboki na wanda ya je ya saro kayan atamfofi kuma shi bai taɓa siyarwa ba. Bai san yanda ake cimma manifa wurin tallace-tallace ba kuma ya je ya saro kaya. Na ce "mai haba Malam Musa, ya za ai ka je ka saro kaya? Alhalin kai baka san hanyar da ake bi wurin cimma manifa ta tallace-tallace ba." Sai yace "to ai abin da ya sa na siyo kayan saboda na san kai ka iya tallace-tallace kuma an ce muni idan ka yi tallace-tallace gaskiya ana cimma manifa." Na ce "gaskiya ne. Ni kam in dai nayi ma tallace-tallace ba sai ka cinye manifarka." Na ce "don haka tun da ka ka kaisa ban shiga ne. Zan tsaya in taimaka ma amma na wane abun da zaka biya ni domin nema wannan tallace-tallace? Kuma zan tsaya tsayin daka domin in tabbatar da cewa ka cimma munifarka akan wannan tallace-tallace." Na ce "shikenan." Zai bani dubu goma. Na ce "to babu damuwa." Na gode. In dai dubu goma ne ni kuma zan ma wannan tallace-tallace har mu kai ma cewar ka cimma manifarka. Don haka ta wannan hanya ne Malamin nan ya cimma manifarsa shi ma.

Eh ina yin addu'a kullum. Kai ni musulmi ne kuma a cikin addininmu an koya mana mu ringa addu'o'i a lokuta daban daban. Yanda nake yin addu'a na shine idan na zo kwanciya bacci, addininmu ya ce mu ringa karanta "Qul huwallahu ahad, qul a'uzu birabbinnas da qul a'uzu birabbil falaq". Su nake karantawa duk lokacin da na zo kwanciya bacci sai in ce; Bismillahirrahmanirrahiim, qul a'uzu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwas wisfisu durinnas, minal jinnati wannas". Sai in ƙara cewa Bismillahirrahmanirrahiim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakulhu kufuwan ahad". Sai in ƙara cewa Bismillahirrahmanirrahiim, qul a'uzu birabbil falaq, min sharrima khalaq, wa min sharrigasiqin iza waqab, wa min sharrin naffasati fil uqadi, wa min sharri hasidin iza hasad". Daga nan sai in tattufa a jikina sai in ce Allah zan kwanta bacci. Allah ka kareni daga sharrin mutum, sharrin aljan. Allah ka tsare ni sai in kwanta bacci da hannun dama. Yayinda na farka daga bacci lokacin da aka kira sallah asuba, sai in farka daga bacci sai in ƙara yin addu'a in ce Alhamdulillah Allah na gode ma daga ba ni ikon tashi daga bacci. Daga nan sai in zuba ruwa a buta in zo zan yi alola. Idan na zo zan yi alola kafin in fara zan ƙara yin addu'a. Zan ce Bismillah sai in yi alola. Daga zarar na gama alola sai in ƙara yin addu'a wacce ake yi bayan an gama alola sai in ce "Ashadu alla ilaaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'ala kulli shai'in qadir". Daga nan sai in tashi in tafi masallaci. Daga zarar na shiga masallaci sai in ta da sallah sai in ce "Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu alla ilaaha illallah, ashadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alassalah, hayya 'alal falah, al-qaa'mati ssalah qaad qamatti ssalah, Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah". Sai in ta da sallah. Daga zarar na ta da sallah sai in karanta Fatiha sai in ƙara cewa "Alhamdulillahi rabbil 'alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmi ddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas-siratel mustaqim, siratel ladhina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa laddallin, amin". Sai in ƙara karanta sura sai in ce "Wal 'asr, innal insana la fi khusr, innal ladhina amanu wa 'amilussalihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr". Daga nan sai in ce Allahu akbar. To a dadai wannan lokacin sai in ƙara yin addu'a sai in ce "Subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdihi". Zan yi sau uku sai in ɗago sai in ce Allahu akbar sai in ƙara tafiya. Daga zarar na ƙara tafiya suju'da sai in ƙara cewa "Subhana rabbiyal a'ala, subhana rabbiyal a'ala, subhana rabbiyal a'ala". Sai in ɗago daga wannan suju'da. To tsakanin wannan suju'da ita ma akwai addu'an da ake yi sai in ce "Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli". Haka dai zan yi har in gama sallah. Daga zarar na gama sallah sai in ƙara yin addu'a sai in ce "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah" sau uku. Daga nan sai in ƙara wata addu'a sai in ce "Astaghfirullah, Allahumma antassalam wa minka assalam, tabarakta wa ta'ala wa takadadasta wa ta'ala wa takabbarata wa ta'ala, laa ilaaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'ala kulli shai'in qadir. Allahumma laa maani 'a limaa a'taita, wa laa mu'diya lima mana'ta, wa laa yanfa'u zaljaddi minkal jaddu". Daga nan sai in ƙara cewa "Subhanallahi walhamdulillah, wallahu akbar". Haka zan taimaita wannan addu'a har sau talatin da uku. Daga nan bayan na gama wannan sai in ƙara cewa, sai in ƙara cewa "Alhamdulillah, rabbighfirli wal walidaiya, rabbighfirli wal walidaiya". Sai in ƙara cewa Allah ka gafarta mu, Allah ka karɓa rayuwa na ina mai imani, Allah ka tausaya mu, Allah ka raba ni da talauci, Allah ka raba ni da ciwan hassada, Allah ka tsare ni sharrin mutum, sharrin aljaniya ubangiji Allah ka kare ni haka.

A gaskiya ni bana jin daɗin hayaniya. Duk lokacin da na ji hayaniya, ni dai raina ɓaci yake yi. Saboda ni mutum ne wanda aka haifa a ƙauye. Ƙauyenmu kuma ga mu muna da mugun yawa sosai. Kuma ko da yaushe ba a da aiki sai hayaniya. Hakan nan wannan yayi faɗa da wannan ka-ce-na-ce- ayi ta hayaniya. Wancan ya zagi wannan, sai hayaniya. Kai wasu lokutan ma fa kawai sai ka ga yara. Ka san yaran ƙauye tun da su basa zuwa makaranta. Sai su fito su ringa zaga gari kawai sai suna yin hayaniya suna ihu. Wani abun ma dai in ka ji ba daɗi. Ganin haka ne ya sa babanmu ya ce "To gaskiya ya kamata mu bar ƙauyen nan" saboda shi baya son hayaniya. A rashin sani sai aka samu matsala. Sai ya ba da kuɗi akan a sai mana gida a birni. Wanda ya ba kuɗin ya sai mana gida a birni sai ya je ya sai mana gida a gefen titi. Shi bai san dalilin mu da ya sa muka bar ƙauye saboda hayaniya ba ne. Sai ya je ya sai mana gida a gefen titi inda manya manyan motoci suke zuwa su wuce. Kaga kenan ai an gudu ba a tsira ba! Haka muka je muka zauna a wannan gida. Kullum sai dai ka ji kukan mota "won, won, won." Ka ji ƙaran mashin "zin, zin, zin." Haka dai za ka yi ta ji. Gashi ma za ka zo ka kwanta kana so ka yi bacci. Amma ina wannan ƙaran abubuwa ba zai bar ka ba. Shi ya sa kwata kwata ni na tsani hayaniya. Ba na son hayaniya. To idan duk lokacin da na ji wannan hayaniya ya dame ni, to sai dai fa in fita daga gidanmu in tafi can gidan su wani abokina ana ce ma sa Suleiman. Shi kuma wannan abokin nawa suna zama ne a wata unguwa da ake kira da suna Kinkinau wanda yake GRA ne. Wannan unguwar kwata kwata babu hayaniya. Duk gidan da ka je za ka ji shiru. Sai dai in je can in ce "Salama alaikum." A ce "Amin wa alaikumus salam." Sai in ce "Suleiman yana nan?" Sai a ce min "Eh, Suleiman yana nan. Shigo mana. Ba Nura bane?" Sai in ce "Eh, Nura ne." Sai in zo wurin Suleiman in ce "Wallahi Suleiman daga gida nake. Na so in yi bacci amma hayaniya ta hana ni yin bacci." Sai Suleiman ya ce "Haba! Ai, kai abokina ne. "Mu je in kai ka ɗakina inda babu hayaniya. Kai kwanciyar ka ka huta." Sai in je ɗakinshi in kwanta in huta ba tare da na ji wani hayaniya ba. Bayan na kwanta na huta, kai na ya ɗan yi sauƙi babu hayaniya. Wani lokacin ma in kwana a can wani lokacin kuma in dawo gida. Abin da ya sa ba na son hayaniya duk lokacin da ake hayaniya ni ƙwaƙwalwa na ma ciwo yake yi. Sai in ji kai na yana ciwo, yana zafi. Saboda hayaniya ai cuta ne. Yana ɗaya daga cikin abun da ake kira da suna "noise pollution." Wanda kowa ya san pollution shine gurbacewar muhalli ko gurbacewar wani abu. To idan kana zama cikin hayaniya, ai sai a lalata ma kunne. Shi ya sa kwata kwata ni bana zama duk wurin da yake da hayaniya. Ni na fi son inda babu hayaniya gaskiya. Shi ya sa ma ni na tsani hayaniya kwata-kwata ma a rayuwa na. Wasu kuma za ka ga ka san mutane kala kala ne. Akwai wanda za ka ga su suna son hayaniya. In ba su yi hayaniya ba ma kwata-kwata hankalinsu baya kwanciya. Su dai su yi hayaniya, su dai su yi hayaniya. To, dama haka lamari na Allah yake. Kowa da irin ƙaddarar rayuwar sa. Dan har akwai wani abokina. Shi fa idan ma ba a wurin hayaniya ba, ba ya iya karatu, ba ya iya rubutu kai ko bacci baya iya yi. Shi dai ya ji shi a cikin hayaniya. Wannan dalilin ne ma ya sa idan muka je makaranta inda yake babu hayaniya koda zai yi karatu sai dai ya ɗauki bluetooth ya kunna waƙa ko dai ya sa wani abun dai wanda dai yake dai kamar hayaniya ne. Sai ya sa a kunnen shi sannan ya ringa ji. Kuma haka abun zai baka mamaki. Wannan hayaniyar ba ta hana shi ya gane karatu ko ya riƙe karatu ko ya ji. Amma ni duk lokacin da na zauna cikin hayaniya taɓɓunjan. Ni karatun ma ba zan gane ba, ba abunda zan ji. Sai dai kawai in ta saurara. Shi ya sa ma ni bana son hayaniya. Kuma shi kan shi maigidan mu ya ce shi fa dalilin da ya sa ya je ya sai wannan gida saboda hayaniya ne. Amma a kai rashin sa'a wannan abokin na shi ya je ya sai mai gida a gefen titi inda ba abin da za ka ringa ji in ba hayaniya ba. Kai wasu lokutan ma fa idan motocin nan irin motocin ɗangote ko motocin BUA suka ɗebo kaya irin gingima-gingiman motocin nan in fa suka zo wucewa fa ji za ka yi gidan ku yana wani ƙara kamar za su rusa muku gida. Kai wasu lokutan ma fa ji za ka yi ginin ku yana motsawa yana girgizawa girgizi, girgizi, girgizi. Yanda ka san za su bubbuge muku gida. Shi ya sa ai duk zama ma a gurin hayaniya ma bai da amfani. Saboda yanzu irin wannan da ka zauna a gurin hayaniya ai wataran ana hayaniyan ma ba da kai ba. Ta riƙe da faɗa har da kai za a haɗa a banza a zo a ji ma rauni. Shi ya sa ni duk wurin da yake da hayaniya gaskiya bana so. Bana son hayaniya a rayuwa na kwata kwata. Na fi son wurin da yake shiru ba tare da hayaniya ba. Saboda hayaniya ai ba ta da amfani.

Eh ina iya rera waƙa amma ba kowace irin waƙa ba. Waƙan da nake iya rerawa ita ce waƙoƙin Hausa. Su ne waƙan da nake iya rerawa. A waƙoƙin Hausan ma ba kowane irin waƙa nake rera ba. Ɗaya daga cikin waƙoƙin da nake rerawa shi ne wani waƙa wanda Nura ya taɓa yi wanda waƙar ina jin daɗin shi wanda yake cewa "na jinjina muku 'yan Najeriya ba mai raba ni da ku jama'ar kudu, ku yi haƙuri ga waƙar ku na biya. Dole na je duka inda rabo yake na daina sauri babu gurin zuwa. Dare da ranar da waƙa tayi mini ta sanadi an sanni garuruwa. Ina bahar da arewa gida nake tun fari su suka yi mani garkuwa. Tunda na zo a cikin 'ya'yan Adam duk ajizi an san shi da mantuwa. Kuyi haƙuri ga waƙar ku na biya." To wannan waƙar yanayin da yasa Nura ya yi ta shine saboda ya yi waƙa da yan arewa sai 'yan kudu basa jin daɗi shine su ma sai ya musu wannan waƙa. Shine inda yake cewa ina zuwa duka inda rabo yake na daina sauri babu gurin zuwa. To haka dai nake rera waƙoƙi na. Haka kuma waƙan da aka yi da yan arewa shine yake cewa "na jinjina muku mutan arewa ba mai raba ni da ku ko kunji 'yan arewa domin na san ai gaskiya kun damu da ni." Haka dai waƙoƙi gasu nan kala kala. Sannan akwai waƙar Rarara wacce ya yi wa shugaban ƙasa yake cewa "Shugaban ƙasa ya sauka da ƙwari sannu da sauka baba Buhari. Farin tsoho ya sauka da ƙwari sannu da sauka baba Buhari." To haka dai akwai waƙoƙi sosai da na ƙi na zauna na kan iya rerasu. Haka ma akwai wata waƙa da yayi wacce yake cewa Eh me sunan waƙan nan ma wacce Rarara yayi. Akwai wata waƙa da yayi ta shugaban ƙasa Tinubu wacce yake cewa "Allah riti shene. Allah ri olere. Allah ri ɓelere. Asuwaju ɓelere. Inyece miyeɓere. Asuwaju inyene. Olori olasare. Asuwaju Olere. Asu wajeɓe lere. Asu wajeɓe lere. Inyace miyeɓere." Haka rai a kayi ta jin waƙoƙi. Haka ma shi kansa Rarara akwai wata waƙa da yayi wacce ni ma ina rerata yake cewa "Senata baraka ina kike ne in zo da ke? Ƙa ji manyan mata ai PDP ta kuce. Ke ce kika ƙasa in rera waƙan nan ta ƙwanƙwaso. Saudo babu gurin ki shi yasa ni nake faɗa. Senata Baraka a bar matsaka. Ta nan taɓi. To mun taɓi kenan wannan waƙar ke na taɓi. PDP ta kuce kowa ya sallama. Kyawun tafiya dawowa ƙwanƙwaso dawo. Ga karagarkun mahassada Rabi'u ƙwanƙwaso. Ka wuce gabanmu mu bi ka a baya sai ƙwanƙwaso. Sawun giwa ɓaddana raƙumi ƙwanƙwaso. Ɓauna mai tafiyar ƙa saita sai ƙwanƙwaso. Bujimi namujin fama sai Rabi'i ƙwanƙwaso. Taɓashi kaɗai ya zo da gayya ƙwanƙwaso. Dokin nasara dokin ƙarfe sai ƙwanƙwaso. Tikilin zamun ka mai nasara ƙwanƙwaso. Mun yadda ka nama a Kano sai maɗalla. Kyawun tafiya dawowa ƙwanƙwaso dawo. Jama'ar mu mutan Kano mun gane mun gaskiya. Rabi'i Musa ƙwanƙwaso dawo dawo. Rabi'i Musa ƙwanƙwaso dawo dawo. So mun taɓi kenan wannan waƙar ke na taɓi. PDP ta kuce kowa ya sallama. Kyawun tafiya dawo waƙwan ƙwaso dawo." Sannan har kazalika kuma akwai wata waƙa da yayi wacce yake cewa "Saraki sai Allah haka ne. Kai nuwa da shan Allah. Malam Shekarau wanda ya naɗa ƙasa. Kaunan Kano muna taya murna gaskiya. Saraki sai Allah haka ne. Kai nuwa da shan Allah. Malam shekarau raba na ya naɗa ƙasa. Daunan Kano muna taya murna gaskiya." To haka dai nake zaman a rera waƙoƙi kala kala domin ina rera waƙa ina jin daɗin rera waƙa shi.

Eh ina sanya bel kullum. Kullum idan na tashi da safe na yi wanka zan sa kaya na sai na sa bel. Saboda ainihi kaya na gaba ɗaya kayan bel ne. Dalili shine ni ma'aikacin banki ne kuma kowa ya san duka wanda yake aiki a banki kayan da suke sawa sunan sa suit. Wanda duk wani kaya da yake suit kaya ne wanda ake sa mai bel. Shi yasa kullum sai na sa bel sannan zan tafi gurin aiki. Kuma su kan su bel ɗin na sayi bel mai kala kala da yawa ba wai bel guda ɗaya ba a'a. Ina da bel masu tarin yawa kuma duk bel ɗin da zan sa ya danganta da irin kayan da zan sa. Idan na sa kaya baƙaƙe sai in sa bel baƙa. Idan na sa kaya fararai sai in sa bel fara. Haka dai na ke sa kowacce kalar bel da irin kalar kayan ta. Ba wai kawai in ɗauki kowacce bel in ce zan sa ba a'a. Kowacce bel da irin kalar kayan ta nake haɗa ta in sa.

Ina duba saƙonni a aiki da yawa saboda ai ni ma'aikacin banki ne. Duk wanda yake aiki a banki, ai yana duba saƙonni da yawa. Wasu lokutan za ka ga wani ma tunkafin ka tafi gurin aiki zai tura ma da saƙonni. Kaga kuwa daga zarar ka je gurin aiki, ai dole ka duba. Dai daga cikin saƙon da nake karɓa kullum shine akwai ƴan'uwan mu bankuna kamar GTBank, Stanbic Bank, tunda ni ina aiki ne a Citibank sai kaga suna turo mana da saƙonni akan cewa yau bankin mu fa mun tashi babu kuɗi sosai. Ko zamu samu kuɗi a gurin ku? Sai in ce musu a'a, ai ba mu muke ba ku kuɗi ba da. Dan haka ku tafi CBN su ba ku kuɗi mana. Haka dai za ka ga ina karɓan saƙo. Wani zai tura mun da saƙo ya ce jiya fa an tura mai da kuɗi amma kuɗin shi bai shiga ba. Sai in ce mai to ka tsaya, ka tura mun da shaidar cewa ka tura kuɗin ni kuma zan bincika. Kaga a wannan lokacin shi ma dai saƙo zai tura mani. Haka dai nake karɓan saƙonni mabanbanta da yawa. Wasu lokutan ma akwai waɗanda kullum idan suna da saƙo a wannan gurin aiki, niɗin dai su ke turawa saboda nine wanda suka sani kuma sun san da cewa ko da yaushe ina zama domin in duba saƙo indai har naje gurin aiki. Dan ni na san darajar saƙonni. Bana aiki da, da rashin aiki a gurin aikina saboda na san darajar aiki sai sa nake yawan duba saƙonni. Wasu lokutan ma za ka ga shi kansa shugaban bankin idan yana so ya ba da wani saƙo a gurin, nine yake turawa saƙon nan lokacin da ina gurin aiki. Saboda nine ya san in ya faɗa wa, na san hanyar da zan bi domin nima in iya sadda saƙon nan zuwa da duk wani ma'aikacin mu wanda muke aiki da shi a gurin. Dan haka ni na san darajar saƙo shiyasa nake daratta tura saƙonni ma. Dan haka ai shi saƙo da kake gani a gurin aiki yana da matuƙar fa'ida. Duk lokacin da kaji an ce saƙo, to ai abu ne mai muhimmanci. Shi ya sa ma har za a ba da saƙo a ce a kawo maka. Dan haka ni kam gaskiya ina duba saƙonni a gurin aiki bana wasa. Haka zaluka na kunna cewar duk lokacin da aka tura mun saƙo a wani application na cikin wayata, to ai alatin dina cewar ga saƙo ya zo. Sai ka ga ina aiki, sai kaga saƙo ya shigo ta WhatsApp sai in je in duba in ga wa ya turo mun saƙo. Ina zaune sai kaga saƙo ya shigo ta Facebook sai in je in duba wa ya tura mun saƙo. Ina zaune sai kaga saƙo ya shigo ta Bybit sai in duba in gani wanda cryptocurrency ne kuɗin shi ya ƙaru ko ya ragu. Haka zaluka ina zaune zan iya ganin saƙo ta cikin application dina na sidra sai in je in duba me abun da yake faruwa a ciki da suka tura mun saƙo. To haka dai zaka ga anata tura mun saƙonni ina duba wa saboda ni gaskiya ma abokin duba saƙonni ne. Bana wasa da duk abun da aka ce wannan saƙo ne, to bana wasa da shi ko da kuwa ina gurin aiki nakan yi ƙoƙari in duba wannan saƙo.

Eh ƙwarai da gaske. Ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda wayata na saita alam. Duk lokacin da na san ina da wani aiki, nakan saita wannan alam ɗin saboda ya tashe ni domin tunatarwa don wannan ayyuka. Haka zaluka misali in aka ɗauka, kullum na sa alam ɗina ya tashe ni da misalin ƙarfe takwas domin ya tunatar da ni cewar ina da aiki misalin ƙarfe takwas. Wanda haka zaluka in naje gurin aiki, ina sa shi ya tunatar da ni cewa sha biyu ta yi domin na tashi daga gurin aiki.

Eh ƙwarai da gaske ina yin harsashen lokacin bacci. Duk lokacin da naji cewan na gaji sosai a jikina, to tabbas harsashe na ya fara nuna mini cewar ina jin bacci. Haka zalika, idande har naje nayi aiki, aikin da ya kai aikin awa biyar, huɗu, bakwai, takwas to a harsashe na gaskiya ina jin bacci. Ina da abubuwa da dama da nake gane cewar ina jin bacci wanda a Hausa muna kiransa da suna harsashe ne na lokacin yin bacci. Misali, duk lokacin da nayi aiki na gaji, na ji jikina ne mun zafi to gaskiya dole bacci ne abun da yake a gabana. Haka zalika idan ina jin yunwa, idan na dawo gida daga gurin aiki ina jin yunwa kuma ban samu abinci ba to definitely nasan harsashe na wannan lokacin dole bacci zanyi. Haka dai zaka ga dai ina da lokuta da nake iya gane cewar eh bacci fa nake ji a harsashe na. Ko idan naji idona ne mun zafi to nasan cewa bacci nake ji.

Kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa a gurin aikinmu. Saboda ni ina aiki ne a lab kuma lab ɗin namu ana kiransa da suna Molecular Biology Lab. Daga cikin kayan da ake samu a gurin aikin mu akwai abin da muke kira da suna Centrifugation, ana samunsa a cikin lab ɗin mu. Akwai abin da ake kira da suna PCR, wani mashin ne shima ana samun shi, sai kuma abin da ake kira da suna Quantification mashin shima dai mashin ne. Haka zaluka kuma za ka samu Container, za ka samu Burette, za ka samu Pipette. Haka dai za ka yi ta ganin kayan aiki a ciki. Haka zaluka akwai fridge wanda muke ajjiye sample ɗin jini. A duk lokacin da muka cire jini za muyi aiki da shi.

A'a gaskiya ni a kan gado nake kwana bana kwana akan ƙasa. Ni me zai kai ni kwanan ƙasa? Alhalin ga gado ina gani. Gado da yake akwai katifa mai laushi, ga fulo za ka kwanta kana jin daɗi sai kuma inje in kwanta a ƙasa. A'a gaskiya ni bana kwanciya a ƙasa. Ni a kan gado nake kwanciya saboda gado yafi daɗi. Zaka hau kan laushin katifa amma ƙasa ai jikinka ma sai yayi ciwo.

Yadda nake jira a layi shi ne, idan nazo wurin da yake ana tara layi, misali kamar banki, wurin karɓar kuɗi, guri ne wanda ake tara layi. Daga zaran na zo, zan je in duba waye na ƙarshe a layin nan, sai in je in ce masa "Assalamu alaikum malam, ka tashi lafiya? Don Allah tunda kai ne na ƙarshen layi to ina jiran ka a baya. Ni ne nan a bayanka." ta haka nake bi domin jiran layi. Saboda idan ba haka ba, ai bazai yiwu in je can gaba in ce kuma zan shiga gaban mutane ba. Dole dai in jira layi. Don haka nake bi domin in jira layi.

Ni ina amfani da apps da yawa don sakonni. Apps ɗin da nake amfani da su wurin sakonni suna haɗar da, akwai apps da ake kira da suna WhatsApp. Ina iya tura saƙo na rubutu, wani lokacin kuma in tura saƙo na magana kamar yadda nake recording a yanzu haka. Zan iya yin irin wannan in tura. Haka zalika ina iya amfani da Facebook wurin tura saƙo. Shi ma zan iya yin rubutu in tura ko kuma in yi magana da baki in tura sakon da nake so in tura. Haka zanuka ina iya amfani da Telegram domin tura saƙo ko na magana ko na hoto da sauransu. Ina amfani da apps sosai wurin tura sakonni. Haka zalika ina amfani da apps ɗin waya wanda ake kira da suna Message app domin na tura ɗan uwana ko abokina saƙo. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin apps ɗin da nake amfani da su wurin tura saƙo zuwa ga abokan arziki da ƴan uwa. Domin kuwa idan ba ka tura saƙo, ƴan'uwan ka ma sai su manta da kai. Duk wanda ba ka tura mai saƙo, ba kuma ka kirashi a waya, to ka ga ai zai iya mantawa da kai. Shi ya sa na zaɓi waɗannan apps ɗin masu yawa domin a dinga tura saƙo. Dan wani yana amfani da WhatsApp amma kuma baya Facebook. Wani yana Facebook amma baya Telegram. Shi ya sa na ɗauko apps na tura sakonni da yawa, wanda dai na san cewa duk wanda yake da waya to dole zai yi amfani da wannan apps ɗin. Shi ya sa nake amfani da su wurin tura sakonni sosai da sosai.

Eh ƙwarai dagaske ina sauraron rediyo sosai ma kuwa. Domin sauraron rediyo a nan ne nake samun labarai sahihahi. Ina zaunawa in kunna rediyo ta, sai in kamo gidan Rediyan Express domin in saurari labarin wasanni. Idan na gama jin labarin wasanni, sai in ƙara kamo gidan Rediyan Kano wanda ake ƙira da suna Bello Ɗandago, sai in saurari labarai. Idan na gama ji, sai in ƙara canja tasha, sai in kamo gidan Rediyan Freedom domin sauraron labaran nishaɗi. Haka dai nake sauraron rediyo kullum da kullum. Kullum sai na saurare rediyo.

Eh ƙwarai da gaske ina yin ciniki a kasuwa, saboda ai a kasuwan mu shagona shine na farko. To ka ga tunda shagona yana na farko ai dole zanfi kowa ciniki. Duk wanda ya shigo kasuwan nan nine mutum na farko da zai fara gani. Shine dalilin da yasa nafi kowa yin ciniki. Sannan dalilin da yasa nafi kowa yin ciniki a kasuwa shine duk wanda ya zo zai sai kaya a wurina. Ina ƙoƙari domin naga nayi masa ragi ba tare da nayi mai tsada ba. Indai har ya shigo cikin kasuwa ne bana siyan mai da kaya da tsada. Sannan duk wanda ya sai kayana nakan yi kokari na ɗan kara mai wani abu da zai ji daɗi saboda ai ya sha wahala yazo kasuwa siyayya. Wasu lokutan ma hannakan bashi ruwan sha ance ga ɗan ruwa ka sha. Saboda ai abokin kasuwanci mutum ne. Duk mutumin da zai zo kasuwa yai maka ciniki ai ya taimake ka ne. Shi yasa nima nake basu ruwan sha wasu ma hanna basa alewa ance ku kai wa yaranku. Domin wannan ciniki da kukai mun naci daɗin wannan ciniken nawa.

Wanne irin mai kake amfani da shi? Irin man da nake amfani da shi gurin shafawa a jiki ana kiransa da suna main shafawa mai gurguwa, wanda wannan main shafawa mai gurguwa mai ne mai kyau. Wanda duk wani wanda yake ma'amalar amfani da mai gurin shafawa idan ka yi wanka da shi yake amfani. Saboda mai ne wanda idan ka shafa shi yana sa fatar ka yayi kyau, fatar ka yayi laushi. Sannan baya saurin fita daga jikin ka irin lokacin sanyi, lokacin da ake iska haka. Amma fa akwai ragowan mai irin kamar su Habiba da sauransu, waɗanda dukkannin wannan man ana dai amfani da su. Amma mai ne za mu iya cewa marasa kyau. Wannnan shi ne irin man da nake amfani da shi a gurin shafawa, mai mai gurguwa. Amma kuma idan mai ne na sawa a abinci misali ka dafa shinkafa fara da wake kana so ka sa mata mai, to ina amfani da man da ake kira da suna man ƙuli ƙuli. Ba ragowan mai ba saboda mai kala kala ne. Akwai man kuli kuli, man da aka yi shi da gyaɗa zalla. Sannan akwai mai da ake kira da suna haɗe haɗe. Mai ne wanda ake haɗa shi, wanda aka yi shi da ƙulin gyaɗa da kuma mai biyu ko waken suya ko wani abu. Haka zalika akwai man da ake yi da waken suya. Haka zalika akwai man da ake yi da ganyen darbejiya amma dukkani bana amfani da wannan man. Man nan dai man gyaɗa in dai gurin cin abinci ne da shi nake amfani. Haka zalika idan zan dafa ƙwai ko zan dafa nama da wannan man ƙuli ƙuli shi nake amfani. Ba wai ko wanda kalan mai nake amfani da shi ba. Kuma idan kana zuwa gurin masu soya kifi za ka ga mafi akasari irin man da suke amfani da shi ai shi ma man gyaɗa ne. Ba kowane irin mai suke sawa ba saboda man gyaɗa dai shi ne man da yafi kowanne kyau kuma duk wani mutum in dai mutum ne to wannan man fa yake so. Bai damu da ka sa mai wani mai ba wanda ba man gyaɗa ba. Shi ya sa ma za ka ga man gyaɗa ya fi tsada sosai. Idan misali ana saida man gyaɗa dubu goma din roba ɗaya to fa idan kaje siyan man da aka yi shi da ba da man gyaɗa ba kamar man da aka yi da darbejiya ko man da aka yi da waken suya za ka ga wannan man bai kai naira dubu biyar ba. To haka dai za ka yi ka gani mai kala kala ne. Sannan shi ma man akwai mai ɗan Kano, akwai mai ɗan Jigawa, akwai mai ɗan Kaduna, akwai mai ɗan Niger, akwai mai ɗan Bahar Mali amma mu dai mun fi amfani da man da yake ɗan Kano saboda ai ni baano ne kuma bahaushe ne. Dan haka ga kalan man da ake yi a gidanmu a garinmu dole ai shi zan saya in yi amfani da shi. Wannnan shi ne irin man da nake amfani da shi. Amma gaskiya ni ba kowane irin mai nake amfani da shi ba sai dai man gyaɗa domin ya fi kyau. Kamar yadda na faɗa a baya shi ne man kuma da ake yin sa a gidanmu a unguwar mu kuma muna sayar da shi sosai sosai saboda tsabagen kyau man gyaɗan mu da muke yi. Har ya sa wani kamfani wanda suke saida man gyaɗa suke zuwa gidanmu sarin mai. Idan suka sara su je su zu zubashi a roba suyi fakijin sai ka ga suna sayarwa. Kuma fa abin zai baka mamaki. Man nan fa mu a gurinmu suna siyan din roba ɗaya dubu biyar ba amma su in suka je suka canja mai roba suka kai shi kamfani suka ga suna sayarwa dubu takwas. Ka ga kenan sun ci riba dubu uku a duk mai kenan da suka saya a gurinmu. Gaskiya man gyaɗa yana da daɗin amfani sosai da sosai. Yana sa abincin ka yayi daɗi.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya sosai ma kuwa. Saboda a shekara ta dubu biyu da takwas, lokacin da na yi aure, an kawo mun matata da matashin wuya da yawa. Wanda a wannan lokaci an kawo ta da matashin wuya wanda sun kai kimanin guda ashirin. Lokacin da aka kawo ta da matashin wuya wanda ya kai guda ashirin, ni kuma gidana akwai ɗakuna guda goma. Don haka sai na bi kowane ɗaki na zuba matashan wuya guda biyu. Amma kuma a kowane ɗaki akwai matashin wuya guda biyu. Wasu ɗakunan namu ne, wasu kuma ɗakunan baƙi ne. Dubi lokacin da baƙo ya zo zai kwana a wannan ɗaki namu, sai mu ce mai idan ka shiga ɗaki fa akwai matashin wuya. Saboda wasu suna son matashin wuya wurin kwanciya, wasu kuma basa so. Amma ni dai kam na son matashin wuya. Ana nan, ana nan, bayan shekara ɗaya sai matashin wuyana na ɗakina ya lalace. Don haka sai na ce da matata ya kamata mu je ɗaya ɗakin a ɗauko matashin wuyan wancan ɗakin sai a bani in haɗa in ci gaba da amfani da shi. Ita kuma a wannan lokaci sai take cewa a'a, ai matashin wuyan tun da aka kawo su an raba su ne ɗaki ɗaki. Don haka bai kamata a ce na wannan ɗakin ya ƙare ba kuma a ce za a taɓa na wancan ɗakin. Sai na ce amma dai kin san da cewa ni bana iya bacci idan babu matashin wuya. Don haka ai ya kamata a tsaya a duba, a gane cewa ina buƙatar matashin wuyan nan fa. Ina amfani da shi sosai da sosai. Don haka sai ta ce tunda kana amfani da matashin wuya, shikenan ba matsala. Na yarda ka je ka ɗauki matashin wuya. Amma matashin wuyan nan fa sai dai ka ɗauki guda ɗaya. Kar ka eɓe su da yawa. Na ce to shikenan na gode sosai da sosai. Saboda ai ni ina son matashin wuya. Idan babu matashin wuya, ai ni ko bacci bana iya yi. Shi ya sa nake amfani da matashin wuya.

Wanne kayan marmari ka fi so? Kayan marmarin da na fi so a rayuwa na gaskiya, ni dai kam suna da yawa. Amma dai kayan marmarin da mu ake siyo mana a gida sun haɗar da akwai aful, akwai tumatur, akwai leman zaƙi, akwai ayaba, akwai kankana da sauransu. Amma dukansu a ciki, ni na fi son kankana. Dalilin da ya sa na fi son kankana shine kankana tana da girma sosai. Duk lokacin da ka fere ta ka yanka ta, za ka iya raba wa mutane da yawa. Sannan kuma ita kankana ja ce. Saboda ni a ra'ayina duk wani abu da ya ke ja ina son shi. Shi ya sa ma na fi son kayan marmari jajaye. Shi ya sa ma nake yanka kankana in sha. Wannan dalilin ne ya sa duk wani kayan marmari da ya kasance ja ne ina son shi. Shi ya sa ma nake son aful. Saboda shima aful idan ya nuna, ai bayan shi ja ne. Shi ya sa nake son sa sosai. To amma kuma kayan marmarin da mu ake siyowa a gidanmu su ne waɗannan. Sai dai kash, akwai wasu kayan marmari da nake son su sosai da sosai amma kuma a gidanmu ba a siyowa. To ya zan yi? Tun da har a gida ba'a siyo mana su, ya zama lalle in fita domin in nemo waɗannan kayan marmarin. Wasu lokutan nakan yi tafiya mai tsawo tun daga nan ƙasa ta Najeriya, ƙasar Kano har in tafi zuwa Nijar domin in siyo wannan kayan marmari kamar irin su dabino. Duk wanda zai gaya ma zai gaya maka cewa dabinon Nijar ya fi na Najeriya daɗi. Sannan dabino'n Nijar ai dabino ne wanda yake mai daɗin gaske. Wanda idan anan Najeriya ne ba'a samun irin wannan dabinon ɗan Nijar. Sai dai ka je ka siyo ko wani ya je can ya siyo sai ku zo kuyi amfani da shi. Wannan dalilin ne ya sa ni da kaina nakan iya tafiya Nijar domin in siyo dabino. Sannan akwai wani kayan marmarin shima wanda nake son shi sosai wanda anan ƙasa ta Kano ana siyarwa amma kuma bai da arha. Muna kiransa da suna karas. Duk lokacin da nake son karas nakan yi tafiya mai tsawo domin na je na siyo karas wanda shi ma kayan marmari ne amma kuma ina son shi sosai. Amma kuma anan kusa ni ba'a sai da wannan karas ɗin. Shi ya sa ma idan zan sai karas dole in yi tafiya mai tsawo domin in nemo shi. Haka zalika. Shi dai wannan karas ɗin kayan marmari ne amma za ka gan shi dogo kaman ayaba amma kuma ba ayaba ba ne saboda ai shi ja ne. Ita kuma ayaba bayan ta ai ba ja ba ne, yellow ne. Ta wannan hanyar mutane suke iya bi su gane cewa wannan kayan marmarin wanne kala ne, karas ne ko kuma ayaba ne. Don haka duk lokacin da ka ga abu mai kama da ayaba amma ja, to wannan muna kiransa da suna karas ne. Duk lokacin da na je na siyo karas na zo da shi gida a matsayin kayan marmari sai ka ga 'yan gidanmu kowa yana zuwa yana "ni ma ina so, ni ma ina so, ni ma ina so, ni ma ina so." Sai in ce to shikenan ba matsala. Kowa ya zo in san mai sai in sanwa kowa in Dan rarraba in ba kowa dai. Amma kowa ba lalle sai kowa ya ci ya ƙoshi ba. Haka dai nake cin kayan marmari a gidanmu daban daban. Amma dai ni na san da cewa akwai kayan marmarin da ake samunsu a ƙasar mu ta Kano wanda in ka je irin wasu ƙasashen kamar ƙasashen Bayelsa ba'a samunsu. Yanzu misali a ƙasar Bayelsa akwai kayan marmari irin su ayaba amma wacce ake soya wa sannan akwai irin su kwakwan banja. Za ka same su a Bayelsa amma daga zarar ka zo Kano ba'a samun irin waɗannan. Haka zalika mu ma akwai kayan marmarinmu da suke yi anan kamar irin su aful wanda idan ka je irin wannan garuruwan za ka samu su ba su da waɗannan abubuwan. Shi ya sa za ku ga kowane gari akwai irin kayan marmarin su. Shi ya sa kayan marmarin da mutum ya fi so shine wanda mutum suka fi kusa da shi wanda yake iya samu. Shi ya sa ni na fi son ayaba da aful saboda suna kusa da ni.

Me kake shirin yi a karshen mako? A wannan karshen makon mai zuwa, ina shirya abubuwa da yawa da nake da buƙata. Ɗaya daga cikin abun da nake son yi a karshen wannan mako shine idan makon ya ƙare, zan ɗauki iyalina gaba ɗayansu in tafi da su gidan zoo. Idan aka ce gidan zoo, gida ne wanda ake tara namomin daji. Saboda in kai iyalai na su ga namomin dajin da suke ciki. A wannan gidan zoo namon da zan kai iyalai na akwai zaki a ciki, akwai damisa, akwai kura, akwai kada, akwai maciji da nau'in abubuwa daiga sunan kala kala kai harda aku ma a cikin wannan gidan zoo. To a karshen wannan makon ne nake sa rai zan kai su. Bayan na kai su, daga nan suna gama gani sai in ɗauke su in kai su wurin cin abinci da ake kira da suna Shoprite. Shoprite wani guri ne wanda zaka je kaci abinci. Sannan akwai guri da aka ware inda yake da shuke shuke, wanda zaka je ka shiga ka biya kuɗi, ka zauna a kan kujera ka ci abinci. Sannan gabi su wanan suna ɗan karra ka ɗaka saboda da a yi nishaɗi. Sannan akwai abun ake kira da suna swimming pool. Wurin wanka dukade a ciki sai mu je muyi wankan mu daga nan sai mu ƙara fitowa. Duka dai a cikin abubuwan da na tsara na karshen mako sai in ƙara ɗauka su sai in tafi da su gidan kakanni na in kai su domin su gaida kakanni na daga nan sai mu dawo gida. Kashe gari tunda ayi karshen mako kwana biyu ne ba kwana ɗaya ba. Wannan a ranar farko ne na karshen mako. Abun da nake nufi ranar Asabar kenan. Idan kashe gari ta yi ranar Lahadi wanda ita ma ayi karshen mako ne sai in ƙara iba iyalai na sai mu tafi Kaduna tunda ni mutumin Kano ne. Idan muka je Kaduna za mu je mu gaida angulɗina a gidan shi. Bayan mun gaida shi sai in ɗauke su in kai su filin ƙwallon da ke cikin garin Kaduna. Tunda ni ma abocin son kallon ƙwallon ƙafa ne kuma duk karshen mako nakan yi ƙoƙari na kalli ƙwallon ƙafa ko a nan gidan Kano ko kuma a duk magarin da naje baƙunta nakan yi kokari na je na kalli ƙwallo. Don haka zan tafi da iyalai na domin suma mu je mu kalli wannan ƙwallo a matsayin hutun karshen mako. Idan muka shiga kallon ƙwallon ƙafa dama ni na riga na saba duk lokacin da na shiga kallon ƙwallon ƙafa a matsayin hutun karshen mako, nakan sayi abubuwa daban daban na ci saboda ina ci ina kallon ƙwallon ta fi mun daɗi. Abunda nake siya sun haɗar da zan sayi boga, zan sayi cikin da sauransu. To a wannan lokaci ni kuma yara na akwai wanda basa cin cikin basa cin boga. Don haka dole ne zan tambaye su me kuke so in siya muku? Tunda kun ga wannan abun da nake son ci, aiku ba ƙwaci. Idan suka faɗa mun abunda suke so cike nan sai in sai musu suma in basu abunda suke so su ci. A duk wannan lokaci idan aka tashi daga ƙwallon ƙafan nan zan fito da su sai in kai su gurin wasan yara. Tunda dai ai kasan su yara ne don haka yakamata in kai su gurin wasan yara domin su yi wasa irin nasu. Gurun wasan yaran da nake son kai su sunansa Umar Faruk gurin wasan yara. Zanje in kai su wannan guri domin su yi wasa. Abubuwan da suke ciki a gurin Umar Faruk gidan wasa sun haɗar da motar yara wanda yaro zai shiga daɗan ringa ta tuƙawa a matsayin wasa. Haka akwai ɗan jirgin sama ɗan ƙarami dai ɗan madaidaici shi ma yaro zai hau ya ringa tuƙawa a matsayin abun wasa. Haka dai ga su nan ɗita sauransu dai. Duk a wannan karshen makon na tsara wannan abubuwa. Haka na tsara su kuma insha Allahu zan aiwatar da su a wannan karshen mako. Sannan idan wani makon ya ƙare zuwa zan ƙara zama in tanaji abubuwan da zanyi ba sai lokacin ya ƙure ba.

Kana son cin abincin titi? A'a gaskiya ni bana son cin abincin titi, saboda ai cin abinci a titi ai rashin mutunci ne. Mu a al'adan mu ta malam Bahaushe duk mutumin da yake da kunya da ƙawaici baya cin abinci a titi. Dan haka nima bana cin abinci a gefen titi. Na fi gane in je gida in ci abinci. Ko da kuwa na ga ana saida abinci a gefen titi nakan iya siya amma sai dai in tafi da shi gida. Ba in zauna a gefen titi ina cin abinci ba. Saboda idan ka zauna kana cin abinci a gefen titi, al'adan mu ta malam Bahaushe duk wanda ya gan ka zai ɗauke ka wanda ba ka da mutunci ne. Sannan idan ka zauna a gefen titi kana cin abinci ai duk wanda ya zo wucewa zai gan ka. Ko da ya san ka ko da bai san ka ba. Kuma motoci suna wucewa, mashuna suna wucewa duk zasu iya ringa babbada ma ƙura a cikin abincin ka. Ka ga memakon ka ci abinci ka ƙoshi? Sai ka zo ka ci abinci ya zo ya haifar ma da rashin lafiya. Wanda hakan zai ja ma ka je gida ka kwanta, ka daina zuwa gurin aikin ka kuma sannan ka zo ka ci kuɗin magani.

Kuna da wifi a gida? Eh muna da wifi a gidanmu saboda maigidanmu watan da ya wuce saboda yadda yaga ana buƙatar wifi a gidanmu, yaje ya siyo wifi yasa a gidanmu. Kowa yana amfani da shi. Haka zalika dukkan makotanmu suna iya kama wifi ɗinmu suyi amfani da shi ba tare da maigidanmu yaji haushi ba. Saboda wifi ɗinmu babba ne kuma maigidanmu yana da kuɗi sosai saboda yana saka kuɗi a'sa data mai yawa shiyasa ma in wasu suna amfani da wifi ɗinmu baya jin haushi.

Menene abin sha da ka fi so? Abin shan da na fi so gaskiya ne a rayuwa na shine ruwa. Kai duk wani abin sha a bayan ruwa yake. Koma dai lemo ne, koma dai kunu ne, koma dai koko ne koma me dai. Ni dai na fi son ruwa a matsayin abin sha. Saboda ruwa ya fi daɗi ni a wurina fa amma ban ce a wurin kowa abin da ya fi son sha shine ruwa ba. Amma ni dai na fi so in sha ruwa a wurina.

Lokacin da nake canja wayata, shine bayan shekara ɗai-ɗai. Duk bayan shekara ɗaya, nakan yi ƙoƙari na canza wayata, ko da ko wannan ta samu matsala, ko da ba ta samu matsala ba. Matuƙar aka ce shekara ta yi, to dole na ne in canja waya. Don haka ni ba na bari waya ta daɗe a gurina ta yi sama da shekara biyu ko uku ko huɗu. Duk bayan shekara nakan yi canjin waya.

Yaya dangantakarku take da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aikina gaskiya dangantaka ce mai matukar muhimmanci, kuma dangantaka ce wacce ya kamata a yi bayanin ta sosai da sosai. A gurin aikin mu dangantakar da ke tsakanina da abokan aikina har ta kai da cewa wani baya iya cin abinci ba tare da wani ba. Saboda mun zama kamar 'yan gida ɗaya, kamar waɗanda uba ɗaya yatsugu na ya haifa. Dangantakar da ke tsakanina da abokan aikina har ta kai da cewa zan iya aron mota abokina in hau, shi ma zai iya aron mota ta ya hau. Kaifi in gaya ma, tsabaggen dangantakar da ke tsakanina da abokaina a gurin aiki, har wani yakan iya zuwa gidan wani. Ko da ku kai baka gidan, zai je gidan ka ya zauna, ya huta, ya yi abubuwa dai irin na rayuwa. A tsakanin wannan dangantaka ne har ta kai na samu dangantaka mai ƙarfi a gurin aiki. Har wani abokin aikina ya ce mun to ya kamata in zo gidansu a bani matar aure. To ka ga kuwa, duk mutumin da ka ga ya ce ka zo gidansu, al'ada ma ta ba haushe. Zai baka auren ƙanwarsa. To gaskiya dangantakarku a gurin aiki take dangantaka mutuka tsakaninku. Gaskiya wannan shine dangantakana a gurin aiki. Kuma duk mutanen da muke aiki da su ba a faɗa. Saboda an riga an samu dangantaka mai kyau da kyakkyawar alaƙa da fahimtar juna. Wani baya jan haushin wani. Ko me kace a yi ma a wannan tsakaninmu, in dai a gurin aiki ne, za a yi ma. Saboda babu wanda yake jan haushin wani. An zama abokan aiki ɗaya. An zama 'yan gida ɗaya kamar 'yan ciki ɗaya. Kai akwai lokacin fa da ta kai ta kawo a dangantakanmu tsakaninmu da abokinmu. Idan ba ka da kuɗin da za ka yi uzurirrikanka, abokin ka zai iya ɗaukar kuɗi ya ba ka. Ka je ka yi uzirinka, ka je ka gudanar da al'amura na rayuwanka. Har ta kai ta kawo akwai lokutan da mu kan yi adashe na dangantaka a gurin aiki. Wanda duk a wannan lokacin adashe idan muka yi, duk ƙarshen wata wannan kuɗi ana tattarawa a ba mutum ɗaya. Saboda ya samu ya je wani abu mai muhimmanci a rayuwarsa da wannan kuɗi. Gaskiya mu kam dangantaka mata'abokantaka ta yi ƙarfin da ta wuce duk inda mutum yake tunani. Kuma a tsakaninmu babu hassada da ƙyashi bari jan haushin wani.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Lokutan da nake zuwa kasuwa suna da yawa, saboda ni ma'aikacin gwamnati ne. Kullum idan na tashi da safe, nakan tafi gurin aiki kuma bana tashi sai ƙarfe biyu. Amma daga zarar na dawo, nakan tafiyata kasuwa. Idan na je kasuwa, zan shiga ta hanyar da ake kira da suna ƙofar kasuwa. Daga zarar na shiga ta ƙofar kasuwa, zan fara gamuwa da abokaina sai mu gaggasa suce mun sadar da zuwa kasuwa. Sai ince, "yau wanku sannu?" Sai in wuce shagon mu, sai in je in fara cinikin kasuwanci na, sai in tambayi yaran shago ince, "shin ko akwai wani wanda ya zo nema na ko ya turo da saƙo, ko abokin cinikin mu ya zo?" Duka sai su bani amsa, "eh an turo da saƙo." Sai ince, "saƙon me?" "Saƙon kaza da kaza da kaza da kaza." Sai ince, "akwai wanda ya zo nema na kasuwan nan?" Sai suce, "eh an zo neman ka zuwa kasuwa." Sai ince, "to wa ya zo nema na a kasuwa?" Idan suka faɗa muni, sai ince, "to shikenan." Amma kuma ina zuwa kasuwa ne da yamma, tsakanin Litinin, Talata, Laraba da Alhamis sai Juma'a. Amma in ya zama na cewa sati ya ƙare da muke hutun mako Asabar da Lahadi, to nakan je kasuwa ne tun da sanyen safiya nake tashi, nayi wanka, naci abinci sai in kama ƙafa in tafiyata kasuwa. Saboda ina so in yi ciniki sosai, in na je kasuwan nan, in samu kuɗi da yawa da yawa. Daga zarar na je kasuwa, sai in buɗe shago na, sai in fito bakin shago a cikin kasuwar tsaya ina cewa, "a taho, a taho, a zo ga kostoma, ga kostoma, a zo kostoma, kostoma zo ka siya kayana. Kayana akwai araha." Haka dai zan tayi, zan tayi har sai na tara kostomomi sun siyo wannan kayan nawa. Saboda a kasuwa idan ka je ka tsaya ba ka kiran kostoma, ai baza ka yi cinikin kasuwa ba. Shi yasa ni daga zarar na je nake cewa, "kostoma ku zo ku sai kayana." Haka dai nake zuwa kasuwa. Gaskiya ni ma abokin zuwa kasuwa ne, saboda kullum sai naje kasuwa. Amma ran Asabar da Lahadi kam, ai ni a can nake yi nema. In ci komai nawa a can sannan in dawo gida.

Wanne fure ka fi so? Furen da na fi so shine fure mai launin ja. Ni duk abun da yake dauke da ja a jikinshi gaskiya ina ƙaunansa. Kuma wannan fure mai launin ja ina san shi ya kasance dogo mai tsaho haka sosai ba wai gajere ba. To ya kasance cewa inda ina bukatan wannan dogon fure dole sai naje wani gari da ake kira da suna garin Umar. A garin Umar ne kaɗai nakan iya samo wannan dogon fure. Sai nayi tafiya mai nisa sosai sannan nakan iya zuwa wannan gari. Kuma ko da kaje ba wai kawai zakaje ka ci ri wannan dogon fure bane da kake so. A'a, sai dai ka siya a wurin shi. Shi yasa nake zuwa wurinsa in siyo wannan fure. Wannan fure zaka gan shi dogo ne ja amma tsakiyanshi akwai ɗan wani fari-fari. Ina jin daɗin mu'amala da wannan furen ga ƙanshi sosai. Haka zaluka duk lokacin da kazo gurin mutane da wannan fure zakaga mutane suna ƙaunan wannan furen. Shi yasa ma idan kaje garin zakasiya ba wai kowa ake iya siyowa ba. Sai dai idan sun san ka ne zasu iya siyan maka da wannan fure. Furen nan fa fure ne fa kuma yana da kyau sosai da sosai. Shi yasa nima nake ƙaunas shi. Amma gaskiya wannan fure indai har naje garin nan in siyo shi idan kana so a wurina to ni fa sai ka biya kuɗi da yawa. Domin bazai yiwu in kashe kuɗin mota in ɓata lokaci inje in siyo furena me kyau kalan ja kai kuma ka zo kace kana so. Hakan nan kawai sai in ɗauka in baka. A'a, gaskiya sai dai ka siya. Amma fa in zan siya ma zan siya ma da tsada ne. Misali duk lokacin da zan je siyan wannan fure saboda su sun riga sun sani suna siyan man da shi akan ɗari biyar. Amma fa ni in kazo wurina zaka siyi wannan fure sai dai ka siya dubu ɗaya. In kuma ba zaka siya dubu ɗaya ba to sai dai kaje garin da na siyo wannan fure kai ma kaje ka siyo furen nan da kanka. Saboda fure abu ne mai kyau ga ƙanshi ga daɗi ba wai abun banza bane.

Menene kake jin tsoro? Kai gaskiya abubuwan da nake jin tsoro suna da yawa. Ni dinnan daga gan ni, ina jin tsoron maciji saboda maciji in ya sare ka wallahi yana sa guba. Kuma in ya sa ma guba za ka iya mutuwa. Haka zaluka ina tsoron kunama. Ita ma kunama in ta cije ka ko ta harbe ka, za ta sama dafi wanda hakan zai iya ja ma ka mutu. Haka zaluka ina tsoron abun da ake kira da suna gafiya a Hausa. Ita ma gafiya in ta kama ka ta cije ka wallahi za ka sha mamaki. Haka kuma ina tsoron babban mota a kan titi. Duk lokacin da na hau kan titi zan tsallaka. Idan na ga babban mota ina jin tsoron ta sosai da sosai saboda an yi tsoro halak ne ko a musulunci. Ba wanda ya ce ka je ka halaka kanka. Shi ya sa ma in na ga babban mota a kan titi gaskiya ina jin tsoron ta, kauce mata nake. Haka zaluka ina tsoron ruwa sosai. Duk lokacin da na shiga ruwa hankali na tashi yake saboda an ce mana a cikin ruwa akwai halittu kala kala wanda wannan halittu su kan iya cutar da mutum. Haka ku dole mutum ya ji tsoron halittan da zai iya cutar da shi. Shi ya sa nake tsoron ruwa. Amma fa idan ruwan bai da yawa bana tsoron shi. Amma gaskiya in dai ruwa da yawa ne ina jin tsoron shi. Haka zaluka ina jin tsoron in ga mutum ƙato. In na ga mutum ƙato to wallahi tsoro yake bani saboda mutum ƙato zai iya ma dukan tsiya kuma ya daki banza. Haka gwara kaji tsoron shi ka kauce ka bashi guri. Haka zaluka duk lokacin da na ga mace mafadaciya ita ma wallahi tsoron ta nake saboda mace mai faɗa ai bata da hankali. Haka nan za ta iya ɗauka abu ta bubbu gama ta zo ta je ma rauni a banza. Haka kwari kaji tsoron ta. Amma in ka ji tsoro mutane za su yi ma dariya su ce "Kai ai wannan masoraci ne." Ba komai kwari sii ma dariyan ka je a halaka ka aje ma rauni a banza. Wallahi kwari kaji tsoro kawai kai tafiyan ka. Gaskiya ni kam ina jin tsoro sosai.

Sau nawa kuke yin taro a makon? A gaskiya mu dai duk makon mu kan yi kokari mu yi taro sau uku ne a duk makon. Saboda a gurin aikin mu akwai mutane da yawa. Kuma dole muna so mu san wa yake zuwa gurin aiki wa ya baya zuwa. Sannan in ka zo wurin aiki me kake iya yi. Don haka mu kan yi kokari mu yi taro sau uku a duk makon. Duk makon sai mun yi taro sau uku. Bamuwa ƙaƙƙautawa sai mun yi.

Yaya kake shirya ayyukanka? Yanda nake shirya ayyukana shine nakan zauna na samu takarda da biro sai in rubuta ayyukana daga wanda ya fi muhimmanci zuwa wanda bai da muhimmanci. Misali, duk wanda ya fi muhimmanci shi nake sawa a lamba ta ɗaya. Wanda yake sakan muhimmanci sai in sa shi a na biyu. Haka haka nake bi in shishirya ayyukana akan tsari. Kuma daga zarar na gama rubuta ayyukana a jere akan tsari sai in fara kammala aikina wanda yafi ko wanne muhimmanci wato wanda na rubuta a ayyukina a aikina na ɗaya sai in yi gama shi. Ba cin na gama shi sai in duba a shirye-shiryen da na yi wanne aiki na shirya a na biyu shima sai in dauke sa sai in kammala shi. Haka nake bi daki-ba-daki domin in tabbatar da cewa na yi ayyukana. Saboda idan kana aiki ba tare da ka shishirya su ba to ai zaka iya zuwa ka zo ka ringa aikin da bai da amfani wayil kuma ka ajiye wanda yake da amfani. Shi yasa nake ƙoƙari na shirya ayyukana na yi su akan tsari kuma akan lokaci. Kuma duk aikin da na rubuta nakan bashi lokaci ne. Ba wai kawai in zo in zauna inta aiki ba a'a. Misali, in na ce ga aikin da na shirya na farko zan yi, mai biyu zan ce zan ɗauki minti biyar in gama shi. Aiki na biyu zan yi minti bakwai, aiki na uku minti takwas. Haka dai nake bi kowanne a tsare ba wai kawai in je ina yin aiki da gawa a'a. Kowanne nakan tsara mai lokacin da zan yi. Ba wai kawai in je ina aiki ba tare da aiki da lokaci ba. Daga zaran na gama wannan ayyukan kuma sai in duba in gani to shin da gaske ne shirye-shiryen da na yi na bi wannan tsari gurin yin wannan ayuka ko ban yi ba. Idan na bi tsari wurin yin wannan ayyuka nawa sai in ce Alhamdulillah. Idan kuma ban yi su akan tsari ba dole in goge in sake ƙoƙarin shi-shirye warsu. Ta wannan hanya ne nake bi nake shirya ayyukana kullum da kullum.